Assalamu'alaikum warahmatullahi. Na gode da ɗan wannan takaicecciyar dama da aka bani in ɗan yi wannan bayani akan wannan tambayar "Yaya kake zubar da shara?" Wato yaya mutum yake tattara shara a gidansa ko kuma wurin aikinsa sannan ya zubar da ita ta hanya mai kyau da tsafta. A gaskiya zubar, a gaskiya zubar da shara abu ne mai matuƙar muhimman a rayuwar mu ta yau da kullum. Domin idan mutum bai zubar da shara yadda ya dace ba, shara za ta tattaru, za ta taru ta zama ta haifar masa da ƙazanta, ta cutar da shi da kuma wari. Haka kuma shara tana iya janyo sauro, ƙwaro, ɓera da sauran dabbobi masu cutarwa. Ni kaina idan aka tambaye ni ya nake zubar da shara, zan ce ina zubar da shara ne ta hanya da ta dace domin ina son tsafta kuma ina son muhalli ya kasance lafiya. Na farko ina tattara shara ne a gida ta hanyar amfani da kwandon shara ko kuma buhu na musamman. Ina raba shara iri iri. Misali akwai shara kamar haka, ragowar abinci, leda da robobi, kwalabe, takardun da kuma takar-takardun da aka yi amfani da su. Idan na tattara shara, ina tabbatar da cewa babu wata, babu wanda na watsar da ita ta hanya da bai dace ba a cikinsu. Domin idan aka jefar da shara ta hanyar da bai dace ba, datti zai dau, zai dauwama a wajen. Tana zama, tana kuma kama sa mutane su yi amfani da ƙazanta. Kuma hakan idan aka jefa shara a gudanar ruwa, tana iya toshe hanyar, tana iya toshe hanyar ruwa ta jawo ambaliya musamman idan, inda ake damuna, indin damuna ta zo. Bayan tattara shara ina zubar da ita ta hanyar hanyoyi guda biyu kamar haka. Na farko ina akwai motar shara da take zuwa unguwa sai na fitar da shara da wuri domin sanar, domin a ɗauke ta. Na biyun na babu, in babu motar shara sai na kai sharan zuwa wajen da ake zubar da ita na gwamnati ko al'umma suka tanadar domin zubar da shara. Haka kuma ina ƙoƙarin rage yawan shara da nake yi ta hanyar sake amfani da wasu abubuwa misali kwalba ko kuma roba. Wasu lokutan ina yin amfani da su ne a gida ko wajen ajiye, ajiya. Wannan yana taimaka musamman a muhalli domin shara ba ta da yawa. Wani abu mai muhimmanci shine ina kula da tsafta bayan zubar da shara. Idan na zubar da shara ina wanke hannu, sabulu domin guje wa cututtuka. Domin shara tana ɗauke da ƙwayoyin cuta masu cutarwa kuma mutum, idan mutum bai yi, bai da tsafta zai iya kamuwa da cututtukan da bai san adadun su ba. A gaskiya zubar da shara yana da, yana da, yana da muhimmanci. Yakan taimaka wa al'umma mai ƙara lafiya, yana rage cututtuka, yana sa, yana sa gari ya zama kyakkyawa kuma yana inganta rayuwar mutum. Idan kowa ya kula da shara, unguwa za ta zama mai tsafta, yara za su yi wasa lafiya kuma mutane za su more rayuwansu. Amma idan mutum, idan mutane suka yi, suka yi sakaci, suka yi rikƙa jefa shara a ta ko'ina to hakan zai iya jawo musu matsaloli misali kamar irin wannan wari, cunkoson gudanar ruwa, ambaliya, cututtukar zazzabin cizon sauro kuma da ƙazanta misali. A ƙarshe zai zance ina zubar da shara ne ta hanya mai tsafta. Ina tattaro, ina tattarawa a kwando, ina kai wa inda ya dace a zubar kuma ina guje wa watsar da shi ta hanyar ruwa. Saboda haka ina kira ga kowa da kowa ya rikƙa kula da wajen zubar da shara domin tsaftace ta. Ginshiƙin tsafta, tsafta ita ce ginshiƙin lafiya kuma muhalli ya kasance mai tsafta yana kawo ci gaba na rayuwa. Na gode da wannan ɗan takaicaccen dama da aka bani. Na gode.

Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na gode da wannan ɗan takaiceccen dama da aka bani. Zan yi bayani akan kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Ayau ina son ɗingi jawabi akan wannan ne, muhadaran wanda kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Eh, ina sabunta. Wato mutum yana saba, yana yin update manahajojin shirye-shiryensa akan kwamfuta ko kuma waya. Eh ina shirye, ina, ina updating ɗin kwamfutata. Gaskiya sabunta shirye-shiryen kwamfuta abu ne mai matuƙar muhimmanci a zamanin nan. Domin yau kusan ko, ko komai yana ɗaura ne akan fasaha. Ina amfani da kwamfuta da waya wajen karatu, aiki, kasuwanci da sauran abubuwa da suka shafi haƙa. Saboda haka ina, idan shirye-shiryen kwamfuta ba su sabuntu ba, zasu iya haifar da matsaloli masu yawa. Ni kaina idan aka tambaye ni ko ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta, zanci eh ina sabuntawa domin na fahimci cewa update yana da amfani sosai wajen kare na'ura daga samuwa daga, daga ingantaccen aiki kuma kauce wa 'yan cututtukar kwamfuta. Dalilin da yasa nake sabunta shirye-shiryen kwamfuta na saboda update yana kawo abubuwa masu muhimmanci kamar kare kwamfuta daga virus ko kuma madatsa. Sabuntawa yana taimakawa kwamfuta ta samu kariya daga cututtuka, virus kenan da kuma madatsa. Idan mutum bai sabunta ba kwamfutansa akwai yiwuwar madatsa su sami damar shiga wasu bayanansa su sace bayanai, su lalata na'ura. Inganta, inganta aiki kwamfuta. Wani lokacin mutum, wani lokaci kwamfutar mutum tana yin jinkiri, tana daina aiki da kyau. Sabunta ta yana ƙaura matu, kare ta daga matsaloli. Yana sa, yana sa kwamfuta tayi sauri, tayi aiki cikin kyau kuma yana, kuma tana gujin matsaloli da take da kariya. Samun sabbin fasahohi a cikin kwamfuta. Idan aka samu shirye-shiryen kwamfuta ana iya samun sabbin abubuwa da ake kira da sabbin features. Misali sabbin version ko WhatsApp ko Chrome ko kuma sabbin abubuwa na musamman. Gyara matsaloli da-- amma duk da haka wasu mutane ba sa son sabunta shirye-shiryen kwamfutansu saboda zai cinye data ko kuma zai ɗauki lokaci mai tsayi. Wasu kuma suna tunan, suna tsoron cewa update zai iya sa wayarsu tayi nauyi ko kuma ta daina tana jinkiri. Amma ra'ayi, ra'ayi na duk cewa na updating yana iya sa wayar na matsalolin domin ba daidai ba ne. Na'ura yana iya lalacewa da kuma idan fasaha matsala yadda za ta fiye cin kuɗi da lokaci. Saboda haka ana ba ma kowa shawara da ya sani cewa sabunta shirye-shiryen kwamfuta abu ne mai matuƙar muhimmanci. Saboda haka abin da ya dace shine mutum ya sabunta shirye-shiryen kwamfutansa ya samu dama musamman idan yana da WiFi ko kuma data mai iyawa. Haka, haka kuma yana da kyau mutum ya sabunta abubuwa na musamman a na'uransa. System antivirus, browser chrome, manahajar banki da apps na sadarwa. A karshe dai zan ce sabunta shirye-shiryen kwamfuta domin update yana da na'ura mai ingancin aiki, yana gyara kurakurai kuma yana sa kawo sabbin fasahohi. Sabunta kwamfuta ko waya tana daga cikin hanyoyi da mutane, mutum zai iya kiyaye na'uransa da bayanai a wannan zamanin. Saboda haka ina ƙarfafawa kowa da kowa ya riƙa sabunta shirye-shiryen kwamfutansa domin fasaha tana canzawa kullum. Kuma wanda ya bi update shine ya kasance mai tsaro. Na gode da wannan ɗan dama da aka bani said an juma.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato. A yau, zan ɗanyi jawabi ne akan tambaya mai muhimmanci da take da alaƙa da yadda muke samun labarai kuma yadda muke sadarwa a wannan zamani. Tambayar ita ce, waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Wato, waɗanne kafofin hanyoyi kake amfani da su domin samun labarai, nishaɗi da ilimi? A gaskiya, wannan zamanin kafofin watsa labarai suna da matuƙar muhimmanci. Su ne suke taimaka mana wajen samu, suke taimaka mun samun abubuwan da nake faruwar a ƙasashen duniya da kuma ƙabubuwa, buhu da ƙari. Kafofin watsa labarai suna taimaka mana a haɗu da mutane, mu koyi abubuwa da, mu koyi abubuwa. Ni kaina, ita katambaye na wasu kafofin watsa labarai nake samun labarai. Na farko, talabijin. Talabijin yana taimaka min wajen samun labarai na ƙasa da ƙasa ko kuma na duniya baki daya, shirye shiryen ilimi, wasanni da kuma finafinai. Talabijin yana taimakawa a kai tsaye kana garan mutane, mutum ya fahimci abubuwan da yake faruwa a cikin. Na biyu, rediyo. Rediyo yana taimaka min musamman a lokacin da nake, a lokacin da nake bani da damar amfani da intanet. Ina sauraron rediyo domin samun labarai, nishaɗi da shirye shirye ilimi. Rediyo yana kawo labarai cikin sauri musamman na gaggawa kamar annoba, ambaliya da wasu abubuwa da suke faruwa a cikin gari. Na uku, intanet da, intanet, intanet da kafofin sadarwar sada zumunta kamar WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Twitter da dai da sauransu. Wannan hanya ita ce take samun labarai cikin sauri da kuma yin mu'amala da intanet. Intanet yana sa mutum ya yi sabbin abu, abu, abokai da abubuwa, yana cigaba da ilimi da kuma samun nishaɗi. Na hudu, ina amfani da jaridu, mujalla. Duk cewa, duk da cewa a yau mutane da yawa suna amfani da intanet ne, jaridu da mujalla, suna amfani da wain, suna amfani da labaran cikin tsari, bayanai masu zurfi da labarai na musamman. Wasu labaran intanet ɗin ba su da in sahihanci amma jarida yana iya dogara da bayanai. Amma duk da haka, yana da muhimmanci a yi hankali da kafofin watsa labarai domin duk laba, duk labarai ba ne masu, na intanet suke da tabbace. Daban daban, ba na gaskiya ba ne. Mu duba gaskiyar labarai kafin mu yaɗa shi zuwa wajen mutane. Mu yarda musan muhimmancin labarai, musan muhimmancin da ke shafar rayuwar da akeyi. Haka kuma amfani, haka kuma amfani da kafofin watsa labarai yana matuƙar, yana da matuƙar muhimmanci lokaci a hankali. Yana da kyau mutum ya tsara yadda zai yi amfani da su kar, kar a ɓata lokaci kuma domin samun ilimi da nasiha mai amfani. A karshe, zan ce ina, ina amfani da wannan ɗan, ina amfani da kafofin watsa labarai kamar talabijin, intanet, rediyo da kuma wajen sada zumunta, da jaridu, da mujalla. Waɗanda tsanyoyi ne suna taimaka min wajen samun labarai, nasiha. Suna sa rayuwata ta kasance mai amfani kuma suna taimaka min in fahimci abubuwan da yake faruwa a duniya. Saboda haka, ina ƙarfafa kowa da kowa ya yi amfani da kafofin watsa labarai cikin hankali domin labarai masu kyau da ilimi suna kawo wa cikin gaba da gaban al'umma yau da kullum. Na gode da samun wannan ɗan takaijajjen. Lokaci a sauraro wannan ɗan takaitaccen jawabi na, na gode.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau ina so in ɗanyi jawabi ne akan wata tambaya mai muhimmanci zamani na fasaha. Tambayar ita ce, sau nawa kake amfani da intarnet? Wato sau nawa mutum yake shiga yanar gizo domin neman labarai, sadarwa, nishaɗi da yin aiki. A gaskiya intanet abu ne mai matuƙar muhimmanci da amfani a rayuwar mu ta yau da kullum. A yau kusan, a yau kusan kowa da kowa, da kome da kome duk ya dogara daga intanet. Muna amfani da shi ne wajen karatu, aiki, kasuwanci, siyasa, saya da sayarwa, wasanni, sadarwa da abokai da iyalai kuma, kuma samun labarai. Saboda haka amfanin intanet yana da taimakawa mutane wajen samun ilimi da nishaɗi a cikin sauƙi. Ni kai na aka tambaye ni ya sau nawa nake amfani da intanet, zan iya cewa ina amfani da intanet kusan zan iya cewa zan ce kullum a ƙalla sau da yawa a rana. Na'am, domin intanet yana taimaka mini wajen samun abubuwan da nake bukata. Misali ina amfani da intanet domin karatu da bincike. Idan ina son iran ƙarin bayanai akan wani abu, na abu ko karatu ko labarai zan yi amfani da intanet. Sadarwa da mutane, saduwa da mutane, WhatsApp, Facebook da sauran kafofin sada zumunta. Kallon bidiyo a YouTube da sauran waƙoƙi na fina-finai, kasuwanci da aikace aikace, yin, yin biyan kuɗi, sai, saya da sayarwa kawai. Amma duk da haka, duk da haka yana da muhimmanci mutum yake kiyaye lokacin da yake amfani da intanet. Idan ba idan, idan aka yi amfani da intanet ta yanda bai dace ba zai iya zama rashin amfani ko ɓata lokaci. Wasu mutane suna shagala da intanet sosai, suna mantawa da karatu, aiki ko, ko iyalansu kuma addini. Saboda haka yana da kyau a tsara yadda za ayi amfani da intanet. Bugu da kari. Amfani da intanet yana buƙatar hankali wajen zaɓar abin da zaka kalla da abin da zaka karanta. Domin ba duka abin da suke intanet bane gaskiya kuma ba kowane abu ne yake da kyan gani. Yana da muhimmanci a duba sahihannin labarai da bayanai kafin a yaɗa su da sauransu. A ƙarshe zan ce ina amfani da intanet kullum sau da yawa a rana. A ƙalla ba a ƙasara ba. Ina yi sama da yadda ya ƙima domin ina samun abubuwa da dama. Saboda ina samun kuɗi sosai a cikin intanet. Domin yana taimaka min wajen samun labarai, sadarwa, ilimi, nishaɗi da kuma yin aiki cikin sauri. Amma ina, ina lura da lokacin amfanin shi domin kada ya yi yawa domin kiyaye lafiya da kuma tsadar rayuwa. Saboda haka ina ƙarfafawa kowa da kowa da ya yi amfani da intanet cikin hankali domin fasaha yana taimakawa rayuwa idan an yi amfani da ita yanda ta ya kamata. Na gode sauraron wannan ɗan takaitaccen jawabin nawa. Sai anjima, sai mun sake haɗuwa.

Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. A yau zan ɗanyi jawabi ne kan wannan tambayan mai muhimmanci, wadda take da alaƙa da tsabta da kuma lafiya. Tambayar ita ce, "Kana rufe baki lokacin hamma?" Wato shim mutum yana, yana ɗaukar mataki lokacin, da yake yin hamma domin kare kansa daga sauran mutane ko kuma cututtuka. A gaskiya rufe baki lokacin hamma abu ne mai matuƙar muhimmanci, domin hamma ba wai kawai abu ne, ne na ɗabi'a ba amma yana iya zama hanyar da yadda, ƙwayoyin cututtuka suke shiga cikin mutum. Idan mutum bai rufe bakinsa ba lokacin da yake hamma, ƙwayoyin cututtuka na iya yaɗuwa cikin, cikinsa, cikin iska su shiga jikinsa. Wasu mutane har, wasu mutane masu haifar da mura da tari. Cututtuka. Ni kai na naga tambayin "ina rufe baki lokacin hamma" amsa na shi, eh ina rufewa domin wannan yana taimakawa lafiya da, da kaina da, da mutane ta kusa da ni. Dalilin da ya sa nake rufe baki lokacin hamma, ƙaunar tsabta da lafiya shi ya sa nake yi wannan abu. Lokacin da ake rufe baki ana amfani ne da hannu, tissue ko kuma cinyar hannu domin hakan, domin hana, hana ƙwayoyin cututtuka yaɗuwa. Wannan yana sa, yana taimakawa mutane su zama cikin, su, suna taimakawa mutane su zauna cikin lafiya musamman a wuraren da mutane suka taru kamar makaranta, wurin aiki, kasuwa da cikin gida. Haka kuma yana, haka kuma rufe baki yana nuna muhimmanci da ladabi. Idan mutum yana rufe baki lokacin hamma, mutum za su ji yana cewa yana da tarbiyya, yana da girmama sauran raƙe mutane kuma yana kula da kansa. Wannan abu ne mai matuƙar kyau a al'umma domin yana ƙarfafawa tsabta da ɗabi'ar rayuwar yau da kullum. Bugu da ƙari rufe baki lokacin hamma yana da amfani musamman a lokutan da annoba kamar cututtuka. Misali lokacin da ake fama da murar ko kuma COVID-19, rufe baki da han, da hanci yana, rufe baki yana hana yaɗuwar cututtuka da dama. Wannan yana taimakawa gwamnati da al'umma wajen rage yaɗuwar cututtukan da ba a san da su ba. Amma duk da haka wasu mutane ba sa rufe baki lokacin hamma saboda rashin sani ko kuma rashin lura da lafiyarsu. Wannan yana jawo matsala ga kansu da sauran mutane. Saboda haka yana da kyau koyaushe a tuna da tsabta kuma a rufe baki ko kuma hanci idan ana amfani da tari. A ƙarshe sai zan ce ina, ina rufe baki lokacin da nake hamma domin yana ƙara lafiya da, ta, yana ƙara lafiyar da kaina da na sauran mutane. Yana taimi, yana, yana nuna tsabta da ladabi kuma yana hana yaɗuwar cututtuka da al'umma. Saboda haka ina ƙarfafa kowa da kowa da ya riƙa rufe baki lokacin da yake hamma ko tari domin tsabta da lafiya. Matuƙar mahim, yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar yau da kullum na ɗan adam domin kiyayewa ƴan cututtukan da ba ka san da lokacin da suke shiga ba. Na gode da sauraron wannan ɗan takaitaccen jawabin da na yi a kan idan mutum yana rufe baki a kan goyon idan hamma. Na gode sai an jima.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayau zanzu zan ɗanyi jawabi ne akan wannan tambaya mai matuƙar muhimmanci wadda take ta shafar rayuwar ma'aikaci da kuma cigaban mutum gaba ɗaya. Tambayar ita ce "Menene burin ka a aiki?" Wato menene mutum yake son cimawa a wurin aikinsa, me yake fatan samun kuma menene irin matsayi ko kuma cigaba da yake nema. A gaskiya samun bu-samun buri a aiki abu ne mai matuƙar muhimmanci sosai domin buri shi shine, shi ne yake samun, samun kasancewa da nufi a rayuwa. Idan mutum yana aiki ba tare da buri ba, zai iya wahala ya ci gaba ya zab kuma zai iya rasa ƙwarin gwiwa amma idan mutum yana da buri zai kasance mai himma, ya san inda yake, yanda yake so ya kai kuma zai iya ƙoƙari ko kuma ya cimma haka. Ni kaina ina da burin aiki, ina da buri a aiki, yana da abubuwa da dama. Anafarko ina da buri na shine in zama mai ma'aikaci nagari wanda yake da riƙe amana, yake son yaga kome yayi kyau, yake yin aikinsa gaskiya da amana. Ina son, ison, ison ni a matsayi na mutum mai, mai tsari, mai, mai ladabi kuma ina son bin dokokin aiki domin gaskiya da amana su ne ginshikin kowane aiki. Buri na na biyu shine ina kara ƙwarewa ne da ilimi a aikin da nake yi. A yau duniyata na canzawa sosai, fasaha tana ƙaruwa kuma hanyoyi aiki suna sabuntuwa. Saboda haka ina so in rinƙa koyan sabbin abubuwa a kowace rana domin in zama ƙwararren ƙwararre. Wannan zai taimaka min wajen yin aiki a cikin sauri kuma zai ƙara min daraja a wurin aiki. Na uku buri na shine in samu cigaba a matsayin, a matsayi na aiki. Duk ma'aikacin da yake da buri har samun promotion wato daga shi zuwa wani matsayi mafi girma. Ni ina fatan samun wannan cigaban a wurin aiki amma ba ta hanyar gaggawa ba sai ta hanyar aiki tukuru da nuna ƙoƙari da bin ƙa'idodin aiki. Buri na na uku huɗu shine ina, ina taimakawa wa kamfani ko kuma ma'aikatar da nake aiki ta samu nasara domin ina, domin idan wurin aiki ya samu cigaba to ƙamanni ne na samu cigaba kuma ma'aikata duka ma za su amfana. Ina so in zama mutum mai kawo gyara wanda zai ba da shawara mai kyau, ya taimaka wajen magance matsaloli, ya ƙara inganci cikin aiki. Aiki, buri na na biyar shine ina so, ina, ina samun kuɗi halaal domin tallafawa kaina da iyalina. Aiki yana taimakawa mutum wajen samun abin dogaro da kansa. Idan ina samun kuɗin da zan samu ya kasance halaal domin hakan yana kawo albarka, hakan yana kawo albarka. Akan idan ina so in yi kula da, kula da gida kamar cin abinci, tufafi, ilimin yara da sauran abubuwa da yawa. Haka kuma buri na shine in zama mutum mai kyauta a cikin jama'a ta hanyar aikin da nake yi. Domin aiki ba kawai samun kuɗi bane kaɗai, aiki yana iya sa mutum ya zama abin koyi ga wasu. Ina so in zama mutum wanda mutane suke son dogaro da shi, su, suga yana da tarbiyya kuma yana aiki da zuciya ɗaya, bugu da ƙari. Buri na a wajen aiki, in samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wurin aiki. Ina so a wajen aikina kowa ya girmama ni. Ina son a aiki, ina son aiki a wuri mai haɗin kai da ma'aikata da kuma mutanen wajen aiki suna taimakon juna kuma suna aiki tare ba wai tare da, ba wai da rigima ba. Domin idan akwai haɗin kai a wajen aiki yana, aiki yana tafiya cikin sauri. A ƙarshe zan ce buri na a aiki shine in zama ma'aikaci nagari, ina ƙara, yana ƙara ilimi da ƙwarin ƙwarewa, in samu in cigaba a matsayina, in taimakawa wuri aiki yana sa in samu kuɗin halal, in tallafawa iyalina da kuma zaman lafiya. Saboda haka ina ƙarfafawa kowa da kowa ya kasance da burin aiki da yake yi domin samun burin shi ya haskaka ya zama mutumin kirki, hanya nasara. Idan mutum ya dage yayi aiki tukuru kuma ya dogara da kansa zai cimma burin dukansa da yawa. Na gode da wannan ɗan taƙaitacen jawabi da aka saurara nawa saboda shi aiki wajen babban abu ne, buri ne. Aiki in kana yi kansa kana da buri a cikinsa za ka samu abubuwa da dama da yawa a ciki. Na gode, sai anjima.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To na gode da wanan ɗan takaitaccen dama da aka bani in yi bayani akan wannan tambaya mai muhimmanci. Wato me yake, meye yake baku ƙwarin gwiwa aiki. Wato menene abun da yake sa mutum jin daɗi da ƙarfi da ƙarfi da kuma himma a wurin aiki. A gaskiya samun ƙwarin gwiwa da a aiki abu ne mai matuƙar muhimmanci. Domin ƙwarin gwiwa yana sa mutum ya yi aiki da himma da yin abubuwa cikin kyau kuma yana sa mutum ya kasance mai ƙwarin, mai ƙoƙari wajen cin ma burinsa. Ba tare da ƙwarin gwiwa ba ma'aikaci zai iya yi, zai iya, zai iya jin ya gaji, rashin jin daɗi ko kuma rashin sha'awar aiki. Ni kaina abubuwa da dama suna bani ƙwarin gwiwa a aiki. Na farko, girmamawa daga shugabanni ko kuma abokin aiki. Idan shugaba ko kuma abokin aiki ya, ya ba da aikin da na yi, ya da ko ya gane kokarina hakan yana sa ni jin daɗi kuma yana ƙara min himma wajen yin aiki tukuru. Kalmar yabo ko kuma godiya ƙarami ne amma tasirin, tasirin babba ne. Na biyu, nasarar, nasarar aikin da nake yi. Idan na ga aiki da na yi ya samu nasara ko kuma taimaka wa kamfani ko kuma mutane to wannan yana bani ƙwarin gwiwa sosai. Nasara tana sa mutum ya ji cewa ƙwarin, ƙwarinsa bai tafi a banza ba kuma yana ƙara masa ƙarfin zuciya. Na uku, ci gaba da, ci gaba da horo da ƙwarewa. Ina, idan na samu in koyi sabbin abubuwa, in koyi inganta ƙwarewata hakan yana ƙara min ƙwarin gwiwa. Saboda in idan, idan ina ganin ina bunkasa aiki, ilimi, ƙwari. Na huɗu, ganin amfanin aikin da wasu suke yi. Idan aikin na sa nayi taimakawa mutane kamar abokaina, abokan ciniki ko kuma al'umma gaba ɗaya, wannan yana bani ƙwarin gwiwa mai girma. Domin cewa abin da nake yi yana da amfani ga wasu. Na biyar, yanayi mai kyau a wurin aiki. Idan akwai haɗin kai da girmamawa da mutane da juna a wurin aiki, wannan yana sa mutum ya ji daɗi. Yana ƙara masa ƙwarin gwiwa kuma yana sa aiki ya tafi cikin sauƙi. Yana sa, yana, yanayi mai kyau, yana rage damuwa da tashin hankali. Bugu da ƙari, buri na, buri na da manufofin aiki suna bani ƙwarin gwiwa. Idan ina, idan, idan na san abin da nake so anjima kuma ina yin tsari yadda ya kamata zan, zan kai ga burina wannan yana ƙara min himma a ƙwarin aiki. Domin ƙwarin gwiwa yana fitowa ne daga nufin mutum a wajen aiki amma duk da haka yana da kyau mutum ya kula da kwanciyar hankali da tsarin aiki. Sa rashin girmamawa yana mayar, yana sa tashin hankali ko rashin yabo ya ragu a wurin, a wurin aiki. Saboda haka dole, dole mu tsara rayuwar da zamu yi aiki ta yadda za mu sami kwanciyar hankali mu samu farin ciki. A ƙarshe zan ce abubuwa kamar girmamawa, nasara, horo da ƙwarewa, amfanin da su ga wasu, yanayi masu kyau da manufofi masu kyau suna bani ƙwarin gwiwa a aiki. Suna kuma idan mutum ya riƙa kula da waɗannan abubuwa zai kasance mai himma, nishaɗi da kuma ƙwarin gwiwa a kowace rana. Saboda haka ina ƙarfafa ma kowa da kowa da ya kula da wannan abubuwa domin samun ƙwarin gwiwa. Domin ƙwarin gwiwa shine abun da ya fi dace wa wajen aiki a same shi mai kyau kuma yana, yana da kyau ne a ci gaba da ganin mutum yana samun wayannan. Nagode da sauraron wannan ɗan takaicen jawabin da na yi nawa, ranar goda sai anjima.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanzu zan ɗanyi jawabi na kan wata tambaya mai sauƙi amma mai muhimmanci a rayuwar yau da kullum. Tambayar ita ce, me kake yi da yamma kafin ka kwana? Wato wane abu kake yi, wane abu mutum yake yi, yake yi da yamma kafin ya kwanta barci? A gaskiya lokacin da, a gaskiya lokacin yamma yana da matuƙar muhimmanci domin yana ɗaya daga cikin lokutan da mutum zai huta daga gajiyar aiki ko kuma karatu sannan kuma ya yi, ya shirya kansa domin ranar gobe. Yawancin abubuwa da muke yi da yamma su ne shafi, sun shafi yadda zamu samu barci mai kyau, lafiya da rashin aiki, da shirin aikin gobe. Ni kai na ka tambaye ni mai nake yi da yamma kafin na kwana. Zan ce ina yin wasu abubuwa masu amfani na farkon duba abubuwa da na yi da rana. Na tantance abin da ya kamata a gyara ko kuma kammala gobe. Wannan yana da, yana da shirya tsab domin karɓar gobe aikin shirni. Na biyu, ina hutawa. Bayan gajiyar aiki ko karatu ina ɗaukar lokaci kaɗan don hutawa. Ina, ina shan ruwa ko kuma in yi shaƙatawa. Hutu yana taimaka min jikina domin zuciya ta ta huta kuma yana sa barci ya kasance mai kyau. Na uku, ina yin abubuwan da na, da na nishaɗi da karatu. Misali, idan na yi karatu, littafi, kalla talabijin, sauraron waƙoƙi da kallon ƙwallo ko amfani da intanet domin koyon sabbin abubuwa. Wannan yana sa zuciya ta samu kwanciyar hankali kafin na yi barci. Na huɗu, ina kula da tsabta. Ina wanka, wanke haƙora, ina shirya kayan gobe, ina yin cancancin tsabta kafin kwanciyar barci yana taimakawa lafiya da jin daɗi. Ina yin addu'o'i da addu'o'i, ta tuna tunani. Ina yin amfani da waɗannan abubuwan lokaci gobe, gode wa Allah ga wasu abubuwa da ya bani a rana kuma ina rokon Allah ya albarkaci gobe. Addu'a da tunani suna sa mutum ya ji natsuwa a zuciyarsa kuma yayi barci mai daɗi. Bugu da ƙari wasu lokutan ina amfani da waɗannan lokacin ne domin tattaunawa da iyali da abokai. Wannan lokaci yana ƙara soyayya da zumunci a cikin gida da abokai. Amman duk da haka yana da kyau a lura da lokacin barci. Yin abubuwa da yawa har dare na iya samun mutum sosai a rashin isasshen lokaci ya samu barci. Saboda haka yana da kyau in tsara yammacin na lokaci domin hutu, aiki, nishaɗi da tunani kafin barci. A ƙarshe, a ƙarshe zan ce da yamma kafin na kwana ina yin abubuwa kamar tantance ayyukan da aka yi, aka yi, hutawa, karatu, nishaɗi, kula da tsabta, yin addu'a da kuma tattaunawa da iyali. Waɗannan abubuwa suna taimaka min in sami barci mai kyau, in shirya gobe kuma in kasance cikin natsuwa da lafiya. Saboda haka ina ƙarfafawa kowa da kowa ya tsara lokacin da, lokaci kafin barcinsa domin yana da matuƙar nasari wajen samun lafiyar natsuwa da kuma shirye-shiryen gobe. Na gode don wannan taƙaicecen lokacin da aka ba ni. Wannan ɗan ƙaramin jawabi sai an jima.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa ala ta'ala wa barakatu. A yanzu zan ɗan yi jawabi ne a kan wata tambaya mai muhimmanci wadda take ta shafi yadda mutum zai inganta aikinsa da kuma samun nasara a wurin aiki. Tambaya ita ce, me kake yi don ƙara aiki? Wato menene mutum, wane abu ne mutum yake yi domin, yake yi, yake yi domin inganta aikinsa ya zama mai ƙwarewa kuma mai yi aiki da kyau. A gaskiya, ƙoƙarin aiki abu ne mai muhimmanci ga kowane ma'aikaci domin idan mutum ya tsaya cike ba tare da ƙoƙari ba, zai iya rasa ci gaba da zaman marar tsari a wurin aiki kuma zai rasa damar samun nasara. Amma idan mutum yana ƙoƙarin ƙara aiki yana samun ƙwarewa to sanin abubuwa da yadda, da, da yawa da kuma damar samun matsayi mai kyau. Ni kai ne da aka tambaye ni me nake yi don ƙara aiki. Zanci na farko ina ƙoƙarin koyon sabbin abubuwa. Ko da, ko da aikin da nake yi ya zama na yau da kullum, to ina neman hanyar da zan inganta shi ko, ko koyon sabbin dabaru da fasahohi domin yin aiki cikin sauƙi da kyau. Na biyu, ina yin shi, ina yin shiri da tsari. Na rubuta abubuwan da nake so in kammala a rana, na tsara su mai kyau sannan in bi su yadda ya kamata. Tsari da shiri suna taimakawa mutum ya yi aiki cikin inganci kuma ba tare da ɓata lokaci ba. Ina neman shawara daga masu ƙwarewa. Idan wani abu yana da ƙwarewa da ilimin abubuwa da dama, ina tambayarsu su koya, su koya daga gare shi. Wannan ya sa mutum ya ƙara ilimi, ƙwarewa da kuma samun ƙwarin gwiwa a lokacin aiki. Na huɗu, ina yin aiki tuƙuru da da'a. Ina amfani da lokaci, ban ɓata lokaci wajen abubuwa da ba su da amfani. Ina mayar da hankali wajen yan aiki daidai da abinda ake buƙata sannan in yi amfani da lokaci don inganta ƙwarewata. Bugu da ƙare, idan na gama aiki ina duba abin da na yi, na tantance idan ya yi kyau. Idan, idan zan iya inganta wannan yana sa in ji daɗi, in ji ko ina koyar, na koyi sabbin abubuwa. Amma duk da haka yana da kyau a lura da yanayin aiki. Idan mutum ya yi aiki sosai ba tare da ya huta ba, zai gaji sosai. Haka zai iya rage ingancin aiki. Saboda haka yin aiki tuƙuru tare da hutu, tare da, tare da hutu mai kyau yana da muhimmanci. A ƙarshe zai, zan ce, a ƙarshe dai zan ce abubuwa, abubuwan da nake yi don ƙara aiki suna haɗa da koyon sabbin abubuwa, yin tsarin aiki, neman shawara, ƙwararru, yin shawara daga ƙwararru, yin aiki, yin aiki tuƙuru, amfani da lokaci da kyau da nazare sakamako. Wannan abubuwa suna sa mutum ya, ya inganta aiki, ya sami ci gaba kuma ya za, ya zama, ya za, ya zama abin dogaro a wurin aiki. Saboda haka ina ƙarfafawa kowa da kowa ya riƙe, ya yi waɗannan abubuwa domin ƙara, ƙara aiki da ƙwarewa domin waɗannan aiki mai kyau zai samu nasara. Wanda yayi aiki mai kyau zai samu nasara a rayuwa da wurin aiki. Na gode da ɗan wannan takaitaccen dama da aka ba ni da yin wannan jawabi. Sai anjima.

Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu. A yau zan ɗayi jawabi ne akan wannan tambaya mai muhimmanci wadda take da ta shafi yadda mutum zai yi, zai yi aiki cikin tsari da inganci. Tambayar ita ce, yaya kake tsara ayyukanka da suke da muhimmanci wato, wato wane hanya mutum yake rarraba ayyukansa yafifita waɗanda suka fi buƙatar kulawa domin samun nasara a aikin rayuwar yau da kullum. A gaskiya tsara ayyuka abu ne mai matuƙar muhimmanci. A kowace rana muna samun abubuwa da dama za mu yi amma ba duk suna da muhimmanci ba ne ko gaggawa ba. Idan mutum bai tsara ayyukansa ba zai iya ɓata lokaci ya gaji ba tare da ya cimma burinsa ba ko ya rasa damar yin wasu abubuwa masu amfani. Ni kaɗai na ka tambaye ni, ya nake tsara ayyukana masu waɗanda suka fi muhimmanci? Zan ce ina amfani da su ne mataki mataki. Na farko ina yin, ina yin jerin duk abubuwan da nake bukata in kammala. Ina rubuta su a takarda ko kuma a wayata domin in sami cikakken bayani kan abin da nake so in yi. Wannan yana taimakawa ma zuciya ta na fahimce abin da nake yi, abin da, abin da ke gabata. Na biyu ina rarraba ayyukan bisa muhimmanci da gaggawar, da gaggawa. Aiki na, aiki mai gaggawa da muhimmanci shine na farko da zan fara. Misali aiki idan ba a, ba a yi ba zai jawo matsala ko a rasa yadda. Aikin da bashi da gaggawa ko muhimmanci yana zuwa a ƙarshe. Wannan hanya tana sa mu, tana sa mutum yayi aiki cikin sauri kuma ya guje wa matsala. Ina sa lokaci, ina sa lokaci ga kowane aiki. Duk aikin da, duk aiki yana da lokaci zai ɗauka mutum. Idan mutum ya san lokacin da zai ɗauka a kan aikin, zan iya kammala shi cikin lokaci ba tare da gaggawa ba kuma zan rage mashi matsin lamba. Ina duba al, albarkatun da nake da su a kan aikin. Idan ina aiki yana buƙatar kayan aikin, mutane ko kuma bayanai, ina tabbatar da cewa na tanadar kafin in fara. Wannan yana taimakawa aiki ya gudana cikin sauƙi. Ina duba sakamako da tsarin aiki, ayyukan da suka fi tsari mai girma ga rayuwa, aiki ko kuma al'umma suna samun fifiko. Wannan yana sa abubuwa da suka fi amfani su samu kulawa na musamman. Bugu da ƙari ina yin, ina yin bitar ayyuka a ƙarshen rana. Ina duba waɗanda, waɗanda na kammala, waɗanda suka rage. Na, da abin da zan iya yi gobe. Wannan yana sa in shirya tsab domin ranar gobe kuma bayan barin aiki da taru. Amman duk da haka yana da kyau a lura cewa tsarin da ta fita daga ayyuka yana nufin a yi gaggawa ba, ba ayi gaggawa ba ne kawai. Yana nufin a yi aiki cikin himma, a yi abu dai dai da a lokaci dai dai da lokaci haka. Tabbatar da cewa an kammala abin da ya fi muhimmanci kafin sauran ayyuka a ƙarshe. Dai zance ina tsara ayyuka da suka fi muhimmanci ta hanyar yin jerin abubuwa fifita gaggawa da muhimmanci, tsara lokaci, tanadar da al, albarkatu, duba tsari da bitar ayyuka a ƙarshen rana. Wannan yana taimakawa mutum ya kasance mai tsari, mai inganci kuma cimma burinsa a rayuwar, a rayuwa da wurin aiki. Saboda haka na ƙarfafa kowa da kowa da tsara yanda zai na yin aiki da ayyukansa da hidima domin waɗannan su ne abubuwan da ya fi dace wa da zaiyi samu nasara a kwanciyar hankali. Na gode da wannan dan taƙaitecen dama da aka bani nayi wannan jawabi.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau zan yi jawabi ne kan tambaya mai sauki amma mai muhimmanci rayuwar yau da kullum, itace wane irin nama ka fi so wato wane nau'in nama mutum yake so yake son ci ko wane irin nama mutum ya fi amfani da shi ga lafiyansa. Gaskiya nama abu ne mai matuƙar muhimmanci a cikin abinci saboda yana ɗaya daga cikin manyan abubuwa da ke samar da furotin a jikin mutum. Furotin yana taimakawa mutum, mutum ya gina jikinsa wajen girma da gyaran sassan jiki da samar da, samar da ƙarfin jiki. Saboda haka, zaɓar nau'in nama da dama yana fin dacewa da lafiyar mutum yana matuƙar, mutum yana da matuƙar muhimmanci. Ni kain da aka tambaye ni wane irin nau'in nama na fi so zance. Ina san nau'in nama mai laushi da ɗanɗano mai kyau wanda zai iya haɗuwa da kayan miya da abinci na gargajiya. Misali, ina san nama na shanu, kaza da kuma kifi saboda suna da amfani ga lafiya kuma suna da ɗanɗano mai daɗi idan aka dafa su da kyau da kyau. Dalilin da ya sa nake son waɗannan nau'o'in naman suna daga cikin nau'o'in nama masu muhimmanci. Nama, nama, nama na shanu yana, yana da furotin mai yawa, yana da ƙarfi, yana sa ƙarfi a jiki kuma yana, yana da daɗaɗa abinci sosai musamman lokacin da aka dafa abinci da kayan yaji na gargajiya. Kaza, kaza tana da sau, tana da sauƙi narkewa, tana da, tana da furotin mai kyau kuma tana da daɗaɗa abinci da miya mai sauƙi. Kifi yana da furotin na sinadarin omega 3 wanda yake taimakawa zuciya da ƙwaƙwalwa. Haka kuma ina son nama, ina son nama saboda yana kawo ɗanɗano mai kyau a abinci, yana sa mu ji daɗi kuma yana sa, yana haɗa abokai da iyalai yayin cin abinci tare. Nama yana da amfani musamman idan aka haɗa shi da kayan miya, wake, shinkafa ko kuma tuwo domin yana da, domin yana ba da cikakken abinci mai lafiya. Amman duk da haka yana da kyau a lura yadda ake cin abinci. Cin nama mai yawa yana, yana iya kawo matsala ga lafiya musamman idan aka dafa shi idan ba a dafa shi da kyau ba ko kuma ana cin nama mai kitse sosai. Saboda haka yana da kyau mutum ya dafa nama cikin tsabta kuma ya daidaita shi da sauran abinci kamar yadda lambu take. A ƙarshe zan ce dai nau'in nama da nake, nafi so su, nafi son su sun haɗa da shanu, da kaza, da kifi saboda suna da amfani ga lafiya. Suna samar da furotin, suna da da, suna da daɗaɗa abinci kuma suna kawo nishaɗi da farin ciki yayin cin abinci. Nama abu ne mai muhimmanci a rayuwar yau da kullum idan aka yi amfani da shi da hikima. Saboda haka ina ƙarfafawa kowa da kowa ya zaɓi nama, nama mai amfani ga lafiya da ya dafa shi cikin tsabta kuma ya, ya ci shi, ya daidaita domin samun ƙarfi ga lafiya. Saboda nama musamman kifi ma saboda omega 3 da yake da shi. Ita karan kanta omega 3 ɗin tana da wani sinadari da take ƙara wa mutum ƙarfi a jikinsa domin yana da kyau cin kifi saboda ba kowane kifi bane ake samun shi cikin sauƙi. Na gode da wannan ɗan takaitaccen dama da na samu na yi wannan ɗan jawabi mai ɗan daɗi. Na gode da sauraron wannan jawabi nawa mai ɗan ƙararramin lokaci wanda ya yi daɗi. Na gode sai an jima.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yanzu zan dangya jawabi ne kan wannan tambaya mai muhimmanci a rayuwar mu yau da kullum. Tambayar ita ce, "Yaya kake karɓar baƙo?" Wato mene ne halayen mutum lokacin da yake samun baƙo a gida ko a wurin aiki kuma yayadda yake nuna masa ladabi da tarbiyya. A gaskiya, karɓar baƙo abu ne mai muhimmanci a al'ummar mu musamman al'ummar Hausa da Musulmi. Karɓar baƙo yana, yana nuna tarbiyya, ladabi da kuma, da kuma ƙauna ga mutane kuma yana ƙara kyakkyawar alaƙa tsakanin mutane. Baƙo yana iya kawo labarai, taimako ko, ko, ko koyan abubuwa masu amfani. Ni kain in aka tambaye, yana ke karɓar baƙo, zan ce ina ƙoƙarin yin haka ne da ladabi da ƙauna. Na farko ina maraba da baƙo da murmushi da gaisuwa. Wannan yana sa baƙo ya ji daɗin kuma ya sa ya yi, ya je an girmama shi. Na biyu, ina bawa baƙo wurin zama da wuri, wuri mai kyau. Idan baƙon ya zo gida, ina tarbarsa cewa ina nuna, yana jin daɗi. Yana samun wurin zama, ruwa, abin sha idan ya dace. Wannan yana nuna kulawa da girmamawa. Ina sauraro, ina sauraron baƙo da mutunta shi. Ina ba shi dama ya yi magana, in saurari labaransa ko kuma buƙatunsa kuma ina yi masa bayanin abin da ya kamata ya sani. Wannan ya sa, wannan ya ƙara ɗan, ɗan zumunci da fahimtar juna. Ina bayar da abinci ko, ina bayar da abinci ko abin sha yana idan ya dace. Wannan yana daga cikin al'adammu na Hausa da Musulunci. Idan kuma inda ake nuna kyautatawa ga baƙo ta hanyar ba shi abinci ko kuma abin sha. Ba dole ne ya zama abu mai yawa ba amma nuna kulawa ne da muhimmanci. Ina kula da lokutan da baƙo yake ji. Idan baƙo ya zo da yammaci ko dare, ina ba shi hutawa kafin bacci. Ina, idan ya zo da rana, ina tabbatarwa cewa yana jin daɗin zaman tare. Haka kuma ina girmamawa lokacin da zai tafi. Bugu da ƙari. Idan nayi ina yin addu'a ga baƙo. Ina rokon Allah ya albarkace shi, ya sa zaman, zamanmu ya kasance mai kyau kuma yana dawo, ya dawo lafiya idan zai tafi. Wannan yana ƙara daraja ga nishaɗi ga baƙo da wanda ya karɓe shi. Amman duk da haka yana da kyau mutum ya karɓi baƙo cikin hankali. Ba kowa bane, ba kowa bane baƙo ne. Ba kowane baƙo bane zai kawo maka, zai zo zai kawo amfani. Amma duk da haka ladabi ne na tarbiyya. A karshe zan ce ina karɓar baƙo da ladabi, murmushi, gaisuwa, wurin zama, sauraron ka, sauraro, kulawa da abinci da abin sha, addu'o'i. Karɓar baƙo yana nuna ƙauna, girmamawa da tarbiyya kuma yana, yana ƙara zumunci a cikin al'umma. Saboda haka ina ƙarfafama kowa da kowa ya karɓo, ya riƙa karɓar baƙo da kyau. Domin wanda ya girmama baƙo, Allah zai girmama shi kuma al'umma za su girmama shi kuma kowa zai so shi a cikin al'umma. Na gode da wannan sauraron wannan ɗan takai. Taccen jawabi da na yi sai an ji ma.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau zan ɗanyi jawabi ne kan tambaya mai sauƙi amma himmanshi ga rayuwar mu ta yau da kullum. Wace rana kake zuwa kasuwa? Wato wane lokaci ne ko wace rana mutum yake zuwa kasuwa domin siyayya, samun kayan abinci, tufafi ko kuma wasu abubuwa na rayuwa, na more rayuwa. Zuwa kasuwa yana ɗaya daga cikin muhimman ayyuka a rayuwar mu ta yau da kullum. Kasuwa ba wai kawai wurin saye ba ne amma wurin hulɗa ne na mutane, samun labarai ko koyan dabarun kasuwanci. Yawanci muta-mutane suna tsara ranakun zuwa kasuwan su ne domin samun kayan abinci, kayan yau da kullum da abubuwa, buƙatu na gida. Ni kai ne da aka tambaye ni wace rana nake zuwa kasuwa, zan ce ina zuwa kasuwa a rana mai kyau da ta dace da buƙatun gida. Misali rana da rana ko safiya da kasuwa take cika da mutane. Wannan ya sa in na sami damar samun kayan da nake bukata a cikin kasuwa kuma ina ba-farin farashin yana da kyau. Dalilin da ya sa nake dau-nake tsara ranakun zuwa kasuwa shine samun sauƙin kaya. Idan na je kasuwa loku-lokacin da ba a cika, ba a cika mutane ina iya duba kaya cikin sauƙi kuma zan sayi abin da nake so. Kula da lissafin kudi shima yana taimaka min in sami kayan da na fi so nake bukata kuma in gujewa sayen abubuwa marasa amfani. Lafiya da jin daɗi shi ma mai kyau ne, yana rage damuwa daga jiya kuma yana sa, yana sa siyayya ya kasance mai daɗi. Hulɗa da ƴan kasuwa. Rana mai kyau yana da kyau indin tambaya, tattauna da samun labarai ko rangwame in zan sayi abu. Haka kuma zuwa kasuwa ba kawai siyayya ba ne amma yana ba mutum damar ƙarin sanin farashi mai kyau a kullum. Ganin sabbin abubuwa da koyan dabarun kasuwanci wannan yana taimakawa mutum ya zama mai ilimi ko haƙuri a kasuwanci. Amman duk da haka yana da kyau a lura da lokacin zuwa kasuwanci zai iya zama matsala idan mutum yaje lokacin kasuwa cike take da jama'a, farashi na iya tashi ko kuma lokacin rana mai zafi, saboda haka tsara rana mai kyau yana taimaka wa mutum ya sami abinda yake bukata cikin kasuwa. A ƙarshe zai zan ce ina zuwa kasuwa, kasuwa ne a rana da ta dace da, da buƙatun gida. Lokacin da kasuwa ba ta cika da mutane ba ko kuma ina samun kayan abinci da sauran abubuwa da nake bukata. Wannan ya sa, ya sa siyayya a kasuwa ya kasance mai sauƙi, lafiya da jin daɗi kuma yana taimakawa wa rayuwata ta tafi lafiya cikin sauri. Saboda haka na ƙarfafa kowa gwiwa da ya tsara ranar zuwa kasuwansa musamman lokacin da yake buƙatar abubuwa zai samu su, rage damuwa da kayayyakin sun sauƙa wa ƴan siyayya kayayyakin lokacin ne ake bin arhan su shi ya sa ake ware ranakun da ake zuwa kasuwa. Na gwada da sauraron wannan ɗan takai don canja jawabin da na yi sai anjima.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau zan ɗanyi jawabi ne kan wani tambaya mai ɗan sauƙi mai muhimmanci. Ga rayuwarmu ta yau da kullum yayi sa hannunmu yake, wato yadda mutum yake sa hannunsa, yadda yake nuna shi a takardar kwangila ko kuma wasu muhimman abubuwa. A gaskiya, sa hannu abune mai muhimmanci da yake wakiltar mutum a takarda da muhimman al'amari. Sa hannu yana tabbatar da cewa mutun ya amince da abin da yake rubutawa yayar-ya bayar da sahihin zega ga takardun da kuma yana nuna cewa ya martaba da tarbiyya. Ni kai na idan aka tambaye ni ya sa hannu na yake zance. Sa hannu na da tsari mai kyau kuma me tsari me sauƙin ganewa. Ina ƙoƙarin sanya hanu ne wanda zai iya tantancewa ni a fili wanda ba za a ri riƙici da ni ba. Dalilin da ya sa nake ƙoƙarin sanya hannu mai sauƙi, mai kyau, m'tsaro. Sa hannu mai sauƙi, mai tsaro yana rage yiwuwar yin amfani da shi ba tare da izini ba. Martaba: sa hannu mai kyau yana nuna martaba mai ladabi, tsari da kyau da al'uma za hukunci. Sauƙin tantancewa: idan takardu suka-- takardun kwangila suka zo mutane suna iya gana cewa wannan sa hannun ba na gaske bane. Ƙwarewa: yin amfani da sa hannu me kyau yana sa mutun ya ji daɗi yana kuma nuna cewa mutun yana da tsari me kyau. Haka kuma sa hannu yana-- sa hannu ba wai kawai don kwangila ko takardu bane. Yana iya zama alamomi na musamman. Wasu mutane suna ƙirƙirar sa hannu na musamman wanda ke nuna halayansu da ƙima. Wannan sa hannun yake da amfani musamman ga manyan takardu, wasiƙu ko kuma aikin ofis. Amman, duk da haka yana da kyau mutun ya ƙara ƙwarewa wajen sa hannu. Idan ya sa hannu bai dace ba, a ƙarshe zai zance sa hannu yana da tsari mai kyau kuma yana sauƙi wajen ganewa. Idan ƙoƙarin sanya cikin tsari a duk takardu, kwangila da abubuwa suka shafi rayuwa da aiki, sa hannu yana nuna mutum yana tabbatar da cewa sa sahihanci kuma yana, yana hana-- yana ƙara martaba wa mutum a al'uma. Saboda haka ina ƙara-- ina ƙarfafawa kowa gwiwa ya koyi sanya sa hannu mai kyau domin yana matuƙar amfani wajen aikin tabbatar da sahihanci da haɓaka harkar martaba rayuwa. Na gode da sauraron wannan ɗan takaitaccen jawabin nawa, sai anjima.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau zan ɗanyi jawabi ne akan wata tambaya mai muhimmanci wadda take nuna soyayya, taimako goyon baya a rayuwar mutum. Tambayar ita ce waye ke ƙarfafa maka baya? Ma'ana waye yake taimaka maka, yake ƙarfafa maka gwiwa, wa yake tsaya maka tare da lokaci farin ciki da kuma lokacin ƙalubale. A gaskiya kowa a rayuwa yana buƙatar wanda zai ƙarfafa masa baya. Rayuwa tana da sauƙi wasu lokutan amma tana da wahala wasu lokutan. Mutum yana iya fuskantar matsaloli kamar rashin kuɗi, matsalar aiki, matsalar karatu, matsalar gida, matsalar haka. Saboda haka yana samun wanda za su tsaya masa tare da shi. Yana da matuƙar muhimmanci. Ni kai na idan aka tambaye ni wa yake ƙarfafa mun baya, zan iya ce akwai mutane da dama amma mafi girma da ke cikinsu shine iyaye. Musamman mahaifiyata da mahaifina. Su ne suka fi nuna mini ƙauna, suka fi damuwa da rayuwata kuma suka fi so in zama mutumin nagari. Iyaye sune tushe na farko a rayuwata domin su ne suka raine mu, suka sa, suka ba mu tarbiyya, suka koya mana gaskiya da ladabi daga girmamawa. Haka kuma akwai ƴan uwa da suke ƙarfafa min baya. Yan uwa suna taimaka min wajuna a cikin rayuwa. Idan na shiga cikin matsala a wani lokaci, yan uwa suna bani shawara, suna bani ƙarfafa gwiwa kuma suna taimaka min da duk abin da suke da shi. Wannan yanayi ya nuna min muhimmanci, zumunci da haɗin kai. Bugu da ƙari abokai na nagaske suna daga cikin waɗanda suke ƙarfafa min baya. Abokai na, abokai na, abokai nagaske waɗanda suke tare da ni a lokacin farin ciki kaɗai ne nake. Amma wanda zai tsaya tare da kai a lokacin damuwa. Aboki nagaske yana gaya maka gaskiya, yana ba ka shawara mai kyau kuma yana taimaka maka ci gaba da ƙoƙari. Haka kuma akwai matsala da shuwagabanni. Haka kuma akwai malamai da shugabanni suke ƙarfafa min baya. Wasu malaman suna taimaka min da hanyar ilimi, nasiha da tarbiyya. Suna, suna nuna mini hanyar da mutum zai bi domin ya inganta kansa. Shuwagabanni kuma wuraren aiki da makaranta suna iya taimakawa mutum ta hanyar ƙarfafa shi ya kuma ba shi dama. Amman duk da haka mafi girma a cikin waɗanda suke ƙarfafa min baya shine Allah Subhanahu wa Ta'ala. Domin Allah shine mai taimako, mai bayar da arziki, mai karewa mutum daga sharrin da sharri. Idan mutum yana da, idan mutum yana da Allah yana da komai. Idan ya shiga damuwa ko matsala to Allah shine yake ba shi dama. Idan ya yi addu'a Allah yana, Allah ake roƙa, ya taimaka kuma da yardar Allah sai sau da yawa ana samun mafita. A gaskiya samun goyon baya yana da muhimmanci saboda yana sa mutum ya ji cewa ba shi kaɗai ba ne. Idan mutum ya san akwai wanda yake tare da shi zai ƙara ƙarfin zuciya, ƙara jajircewa kuma zai yi ƙoƙari ya cimma burinsa. Amma mutum bai da wanda yake ƙarfafa masa baya zai iya jin kaɗaici kuma hakan ya rage masa ƙwarin gwiwa. Saboda haka yana da kyau mutum ya riƙa girmama waɗanda suka fi shi, ya ƙara musu ƙarfin gwiwa, ya riƙe, ya rika nuna goyon, ya riƙa yi musu addu'a kuma idan ya samu dama ya riƙa taimaka musu kamar yadda Allah ya taimaka masa. Domin rayuwa tana tafiya ne da taimako. A gaske zan ce iyaye da yan uwa da abokai na nagaske, malamai da kuma Shi Allah shine gaba ɗaya wanda yake, suke ƙarfafa min baya. Su ne suke ƙarfafa min, suke bani shawara suke ƙula wa kuma suke sa in ganci a rayuwata cikin ƙwarin gwiwa. Na gode da sauraron wannan ɗan takaicecan. Jawabin na ba, na gode.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau zan ɗanyi jawabi ne akan wata tambaya mai daɗi wadda take faranta zuciya kuma tana da muhimmanci a rayuwar mutum. Tambayan ita ce, "Ya kakki bikin ranar haifuwarka?" Wato wace hanya mutum yake du-nuna wa ranar da aka haife shi da kuma yadda yake yin shagalin, yake shagalin godiya wannan rana. Ranar haifuwa rana ce mai muhimmanci a ray-a rayuwar kowa. Rana ce da mutum yake nuna, yake tunawa da yadda Allah ya kawo shi duniya kuma yake ba shi damar rayuwa mai num-da numfashi, lafiya da albarka. Wato wasu mutane suna yin shagali-shagali sosai, wasu kuma suna yin, wasu kuma suna yin biki cikin sauƙi. Amma duk da haka mafi muhimmanci shi ne mutum yayi, yayi wannan ranan farin ciki da godiya. Ni kai ne idan aka tambaye ni yana ke yin biki ranar haifuwana, zan ce ina biki ta hanyoyi daban daban amma nutsuwa da godiya ga Allah shi ne na farko. Abin da nake yi shi ne ina gode wa Allah, ina yin addu'a, ina rokon Allah, ina yi Allah ya ƙara min shekaru masu albarka. Allah ya bani lafiya, ya ƙare ni daga sharrin kuma ya tsaya, ya sa rayuwata ta kasance mai amfani ga kaina da al'umma. Ina tuna, ina tunawa da iyayena domin su ne suka sawo, suka sha wahala wajen rainona, suka bani tarbiyya, suka yi amin addu'a. Saboda haka a ranar haifuwata ina ƙoƙarin girmama su ta hanyar yi musu godiya ta musamman, addu'a da kuma taimakawa musu idan na samu dama. Na uku ina iya yin, ina, ina, ina da dama ina yin bikin ranar haifuwa ta tare da abokaina ko iyalai. Ba lalle ba ne, ba lalle ba ne sai an yi babban biki a ra-- ba biki ba amma ko zama tare na yi hira da mutane muyi dariya, mu ci abinci, hakan na iya sa ni ji daɗi. Wani lokacin mutum yana iya yin ƙaramin taro a gida ina idan za'a ci abinci kamar shinkafa, tuwo, kayan ciye-ciye. Haka kuma idan, idan da hali ina iya sayan kek ko lemu domin kawai a yi farin ciki. Amma ina ganin, ina ganin ba lalle sai kek ba domin muhimmancin abun da, muhimmancin abu ne shi ne farin ciki da godiya. Ina ƙoƙarin yin wani abu na musamman a wannan rana. Misali ina, ina iya fita waje, in yi yawo, in je ni, in je ni wurin aiki mai kyau, in koyi, in yi ziyara ga abokaina dangi. Wannan yana sa ranar ta kasance mai musamman. Wani lokaci yana, ina yin sadaka, ina taimakawa mutane, ina yin, ina ganin wannan yana da matuƙar muhimmanci domin ranar haifuwa ba kawai rana shagali bace. Harma rana ce da mutum zai iya tunawa cewa Allah, Allah ya ba shi rai, rai don haka ya kamata ya yi amfani da ita wajen bauta masa, wajen tema-taimakawa mutane. Idan ina yin, ina, ina iya ba wa marasa galihu abinci ko kuɗi kaɗan daga taimakon da Allah ya min. Bugu da ƙari ina amfani da ranar haifuwata wajen duba rayuwa. Ina tunanin mene ne, mene cin ma shekaruna, shekarar da ta wuce, mene nake son cim ma a shekarar da zamu shiga. Ina tsara buri-burina, ina ƙoƙarin gyara kuskurena kuma ina ƙoƙarin, ƙoƙarin wajen ingantala halayen zamantakewana. Wannan yana tsara, yana rigas, yana sa ranar haifuwata ta zama rana mai muhimmanci, ba kawai shagali ba. Amma duk da haka ina ƙoƙarin yin bikin ranar haifuwata cikin ladabi domin, domin ba daidai ba ne mutum yayi shagali har ya manta da addini ko kuma yi wa abubuwa da suka dace. Saboda hakan ina ƙoƙarin bikin cikin hanya mai kyau sabid, wadda ba za su cutar da kowa ba. A ƙarshe ina yin bikin ranar haifuwata da godiya ma Allah tare da addu'o'i, tare da iyalai, da abokai, abokai ko ƙaramin shagali sannan ina iya yin sadaka ko taimakawa, taimakawa, taimakawa mutane. Wannan shine, shine bikin, shine bikin da ya ke ba ni farin ciki kuma yake sa na ji cewa rayuwata tana da ma'ana. Saboda haka ina ƙarfafa kowa ya riga tunawa da ranar haifuwarsa ta hanyar godiya ga Allah da yin addu'o'i da kuma taimakawa mutane domin wannan shi ne mafi kyawun bikin da ya fi zama ma-mutum zai rinƙa yi. Na go de da saurara wannan ɗan takasaccen jawabin nawa, sai an jima.

Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yau zan dan yi jawabi ne kan wata tambaya mai mahimmanci amma kuma mai a cikin rayuwar mu ta yau da kullum. Tambayan ita ce, kana sanya safa kullum? Wato shin mutum yana sanya safa a ƙafarsa kullum ko kuma yana sanya ta ne a wani lokuta daban-daban? Gaskiya safa abu ne mai mahimmanci sosai domin tana da amfani ga lafiya, tsafta da kuma kyawun sutura. Wasu mutane suna sanya safa kullum ne, wasu kuma suna sanya ta ne sanya ta sai idan zuwa lokutan zuwa aiki, makaranta ko taro. Ni kai na idan aka tambaye ni na sanya safa kullum zan ce eh, ina yawan sanya safa musamman idan zan fita wajen aiki, zan je aiki ko kuma zan, zan saya takalmi mai rufe ƙafa. Idan zan, idan ina yin haka ne saboda ina ganin safa tana da fa'ida sosai. Na farko, saka safa tana taimakawa mun wajen kare ƙafafu na daga datti da ƙura. Idan mutum yana tafiya a hanya a ƙasa yana kasancewa da ƙura da ko datti. Amma idan mutum ya sanya safa, ƙafarsa ba za ta kamu da datti sosai ba. Safa tana taimakawa mutum wajen kare ƙafa daga ƙwari. Idan mutum ya sanya takalmi ba tare da safa ba, ƙafa tana iya yin zufa. Sannan wannan zufa tana iya haifar da cuta. Amma idan mutum ya sanya safa, tana, tana sha, tana sa ƙafa wari. Na uku, safa tana kare ƙafa daga rauni ko ciwo. Wani lok wani takalmi na iya gugar ƙafa, wani ya jawo ƙurji ko ciwo. Ammmman safa tana rage gogayya, tana saka ƙafa ta ji daɗi. Safa tana da amfani musamman a lokacin sanyi. Idan yanayin sanyi, yayi sanyi tana taimakawa ƙafa ta kasance da dumi. Wannan ya sa mutum yana jin daɗi. Haka kuma safa, haka kuma safa tana da amfani wajen kyawun sutura. Idan mutum ya sanya kaya masu kyau, safa na taya, safa ma tana ƙara kyau musamman idan, idan ana zuwa taro wa aiki. Wasu safan suna da launi mai kyau wanda yake ƙara kyau mutum. Amman duk da haka yana da kyau mutum ya kula da tsaftar ƙafa safa. Domin idan mutum yana sanya safa kullum amma babu wanke wato, hakan zai iya jawo wari da cuta. Saboda haka ina ƙoƙarin wanke safa akai akai kuma ina sanye sauya da ina inda tayi datti. Haka kuma a ko ba a kowane lokaci nake sanya safa ba. Wani lokaci ina idan naga ina gida ko ina, ina hutawa zan iya zama ba tare da safa ba domin ƙafa ta samu iska. Wannan ya sanya, wannan yana da kyau domin yana rage zufa kuma yana sa ƙafa ta huta. A ƙarshe dai zan ce ina sanya safan ƙafa kullum musamman idan zan fito, idan zan fito zan saka takalmi. Zan saka takalmi. Ina yin haka ne saboda tana ƙara ƙafa, tana rage warin ƙaf wari, tana tsaftace ƙafa kuma tana ƙara kyau a sutura. Amma ina kula da tsaftar ta domin ita ta kasance mai amfani kullum kuma ba ta jawo matsala ba. Saboda haka ina ƙarfafawa mutane su ƙa sanya safa musamman idan zuwa wajen aiki ko makaranta domin tana amfani sosai ga lafiya da tsafta. Na gode sosai da wannan sauraran ɗan wannan taƙaitachan jawabin nawa. Allah sa zai amfani ma kowa da kowa. Sai anjima.

Na gode da wannan ɗan takaijecen dama da aka bani na yin bayani akan wannan kalma. Jawabi abin kirki da tausayi da kyautatawa mutane. Tambayi ita cewa kana raba abincin ku da mutane? Wato shin mutum yana iya raba abincinsa musamman idan yana, idan ya ga akwai wanda yake bukata ko kuma wanda bai ci abinci ba. A gaskiya ina ƙoƙari, a gaskiya ina ƙoƙarin raba abinci na da mutane. Ina taimakawa mutane. Raba abinci da mutane abu ne mai kyau sosai kuma yana daga cikin manyan halaye na mutanen kirki. Al'adar Hausa takuma da addinin Musulunci ana ɗaukar raba abinci a matsayin alheri da kyauta. Wannan yana nuna cewa mutum yana da zuciya mai kyau kuma yana, yana kula da halin da sauran mutane suke ciki. Ni kai na aka tambayi ina raba abinci da mutane, zan ce eh ina raba abinci da mutane musamman idan na ga akwai wanda yake bukata ko wanda ya zo gida ko wurin zama. Ina ganin wannan abu ne mai kyau wanda-- ina ganin wannan abu ne mai kyau wanda yake ƙara soyayya tsakanin mutane. Na farko dalilin da yasa na ƙi raba abinci da mutane shine saboda Allah yana son masu kyauta. Idan mutum ya yi, ya bawa wani abinci wannan sadaka ce kuma Allah, Allah yana sa wa mutum alheri. Wani lokacin ma abin da yake da kyau. Amma a wurin Allah yana da girma. Na biyu, raba abinci yana taimakawa wajen ƙarfafa zumunci tsakanin kai. Idan mutum ya raba abincinsa da maƙwabta, abokai da 'yan uwa, hakan yana ƙara kauna mutane su ji cewa kana tare da su. Za su, za su riƙa girmama ka. Na uku, raba abinci yana nuna tausayi da jin kai domin akwai mutane da yawa da su a duniya da ba su da abinci. Wasu suna fama da talauci, wasu suna fama da wahala, wasu kuma suna-- wasu kuma ba su da aikin yi. Idan muka raba abincin mu da su muna taimaka musu. Su ma za su, za su sami ƙarfi da lafiya. Na huɗu, ina raba abinci, raba abinci yana kawo albarka sau da yawa. Mutane-- mutum zai ga cewa idan ya riƙa raba abinci ga mutane Allah yana masa arziki. Wani lokaci mutane-- mutum zai iya tunanin cewa idan ya ba da wani abincinsa zai-- arzikinsa zai ragu amma gaskiya ba haka ba ne. Shi ne Allah yana, Allah na maye gurbin abin da ka bayar ne ta hanyar da ba ka san dashi ba. Haka kuma raba abinci yana taimakawa wajen kawar da son kai. Domin idan mutum yana riƙa raba abincin shi, shi kaɗai yana nuna kyashi da rashin tausayi. Amma idan mutum yana raba abinci yana nuna cewa yana son al'umma su zauna lafiya. Amma duk da haka yana da kyau mu san cewa raba abinci ba lallai sai abinci ba ne mai yawa. Ko ka ba wa mutum kaɗan idan da zuciya mai kyau yana da buƙatar amfani. Yana-- wani lokacin ma ko ruwa ka ba wa mutum yana, yana iya zama babbar kyauta. Ni kai ne idan na samu, idan na samu abinci a gida ina ƙoƙarin raba shi da 'yan uwa ko kuma maƙwabta musamman idan, idan na san suna bukata. Haka kuma ina ba wa kowa. Haka kuma ina ba wa idan baƙo ya zo ina ganin wajibi ne a ba shi abinci domin a girmama shi. Domin baƙo idan ya zo gida yana daga cikin al'ummar mu da muke karɓarsa da kyau. Bugu da ƙari raba abinci yana taimakawa mutum ya sami farin ciki. Domin idan ya taimaka wa wani da abinci za ka ji daɗi a zuciyarka. Wannan farin cikin yana da amfani sosai kuma yana sa mutum ya ji cewa yana yin abu mai kyau. A ƙarshe sai zan ce eh ina raba abinci, ina raba abinci da mutane domin wannan yana daga cikin ƙyaƙƙyawan ɗabi'u, yana nuna tausayi, yana ƙara zumunci, yana kawo albarka kuma yana sa Allah ya saka, saka wakan mai, mai da mai rabawa. Saboda haka ina ƙarfafawa mutane kowa da kowa ya inka raba abincinsa da mutane musamman marasa, galihu, maƙwabta da baƙi domin shi ma ya samu alfanun da Allah yake bayar ma duk wanda ya ba wani abinci. Saboda shi ma ya mori wannan tabaraki da Allah yake yi. Don domin ni karan kai na nazo na samu abinci ina a gida ina iya ba cikin ƙoƙari ina ɗauka in fitar mu ci mu da mutane. Domin a rayuwa alheri yana da, yana alheri da kai wa mutane shi ne zai dawo maka a lokacin da ba wanan watara na kai ma za a yi maka. Na ƙure da sauraron wannan ɗan takaicijjen jawabin nawa sai an jima.